Wane launi kake fi so? Wato launin da na fi so ita ce launin kalan rigar sojojin ruwa, wato wanda bature ke ce ma navy blue. Fari ma na da daga cikin abin da na fi so amma na ga alaman ne ƙazami ne. Ina son fari amma yana goren shi. Amma shi wannan kalan nan na rigar sojojin ruwa, wato navy blue, gaskiya za ka ji ana ce mai, ah, kala ne mai armashi, kala ne mai ba da mana, kala ne wanda za ka ga bai da maƙiyi. Wannan kalan ni na fi son shi kuma yana min daɗi sabida kala ne da bai cinu ba wanda za ka ji daɗin sake ma.

Ina kake ajiye, ajiye makullan ku. Wato makulli na so da dama yana jaka na ko a aljihuna, tunda jakan kullum jakan baya ne ina zuwa aiki da shi, to ka ga bayan da zan a yi na manta da shi in ba wai Allah ya ƙaddara ba. To wani sa'in kuma yana aljihuna, abin da ke aljihu kuma ka ga bayan da za a yi ace, na ƙara manta dashi shima in ba wai ikon Allah ba wanda ya so ya jarrabce ni in manta dashi.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Gaskiya ne Allah yayi ni da son zuwa guri da wuri. Wato cikin kasala ne da rashin sanya abu ke sa mutane ke zuwa, ahh daga baya. Sannan zaka ga suna ƙarya suna African time. Ba wani African time. Kawai kasala ce da rashin cika alƙawari. Ka je guri da wuri shine abun yi kuma shine abun alfahari.

Nawa bokiti kuke dasu a gida? Wato in cikin gidanmu ne akwai bokuta da yawa, amma dai a nawa ɗakin bokiti ƙwara ɗaya ne tal. In kuma ana magana a bokiti a can gida ne, tunda ni kaga nan wurin aiki ne kuma ɗakina daban. To amma can gida inda nake da iyalina, bokitin gaskiya sun kai a kusan ƙwara takwas ko bakwai ma haka ko fiye da haka.

Yaya kake zuba da shara? Wato inda nake mashara, tunda sharan ɗakina ba wani yawa bane. Zuwa nake in ajiyeshi a cikin gida, ɗan a akwati haka ɗan basket. Idan ya ɗan taro, sai in ɗauke shi sai in kai shi waje inda muke zubarwa, inje in zubar da shi. Kaga yanda nake ma shara kenan. To ita shara ba wai wani abu bane da zaka ta wahal dakanka akansa ba.

Kuna yin wuta da itace, wato wannan harka ce ta talakawa. To, alhamdulillah ni ma talaka ne dai amma dai ba na yi. Ni da tukunyar gas nake girki. Itace yana da ban wahala sosai fa. Wallahi mutane na ƙoƙari. To amma ya aka iya yanayi ne. In ƙasa ne da gwamnati ta ja gas ɗin, ta sa komai yayi sauƙi da mutane ba za su damu ba. Zasu yi. Amma yanda abun yake yi, shi ya sa kaga mutane ke ta wahala, suna kan da itace.

Kana yin motsin jikin ku- motsa jiki kullum? Wato motsa jiki sau ɗaya ni ke yi kowane, a, sati sati sabida ban da lokaci. Yanayin aiki duk ya riƙe mu ba dama. Kullum kana gurin aiki, kullum kana gurin aiki. Amma ran juma'a ina da lokaci. Don haka juma'a ni ke motsa jiki sau ɗaya a sati, ba kullun kullum ba. Yanzu ma wanda na je na yi ran sati nan, ina nan jiki sai ciwo ya ke mun sabida na sha wahala.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Gaskiya kafin na kwana, abin da nake yi, zan ci abinci, in yi wanka sannan in shirya me zan yi gobe da sassafe. Sannan in samu a in shirya abubuwa na kashe waya in kwana. Kwanta, to bacci ne za ka ga mutane ba sa sanyi da wuri amma ni ina yi da wuri saboda ita ce abu mai amfani abu mafi muhimmanci da mutum zai yi ya huta ya wuce gurin.

Kuna da WiFi a gida. Gaskiya a gida ba mu da wifi. Wifi a gurin aiki kaɗai muke da shi kuma shi ma ba kowa yake amfani da shi ba sabida akwai wanda suka tsagawa masu amfani da shi, abunda suka tsarawa masu amfani da shi ba. Kaman irin mu dai wanda ba kwamfutar room muke ba, ba computer room muke ba ba mu dama amfani da WiFi WiFi anyi ne don Indiyawa kaɗai.

Kana biyan kuɗi ta waya. Eh, biyan kuɗi ta waya abu ne mai sauƙi wanda duk muna yi. Kaga ga palmpay, ga Opay, duk suna da saurin biyan kuɗi ta waya kumadasu muke biyan kuɗi. Abu ne da ba wahala, abu ne mai sauƙi wanda kuma ina amfani da shi. To biya ta kuɗin waya yafi kayi ta cirewa kullum ka ringa sawa wanda shi matsala ne sosai.

Kana yin bacci da rana? Eh, bacci da rana abu ne da yake da amfani a jikin adam amma kuma yanayin aiki bai sa ina samu yi ba. In ka ce za ka yi bacci da rana jiki sai ya mutu sabida duk abubuwan ne sai a slow. Ba barinka za a yi ba, kuma abu kuma a zo a kayanka a ce kai bacci kake yi. Gurin aiki don haka na fi yin bacci da rana in dai ina gida.

Wane gudu na fanka kake fi so? Wato gudun fanka ya kama daga ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida a wannan ƙasa tamu. Amma wasu wurin ƙasashen dai ban san ya abun yake ba. To yanzu ina duba na fi son uku saboda uku shine tsaka-tsakiya. Ba gudu da yawa, ba ragi da yawa, shine kuma na zaka ga ma mutum yaji daɗin shi.

Wani launi tawada kake amfani da shi a'a wato launin tawada da nake amfani da shi shine kala blue. Na fi jin daɗi sa akwai launi baka akwai launi ja. Launi ja sau da dama za ka ga a malamai ke amfani da shi. Launi blue kuma kowa na iya amfani da shi amma gaskiya dai za ka ga mutane sau da dama sun fi ji daɗin blue, saboda blue ita ce wadda aka saba mana da shi.

Kana rera waƙa lokacin wanka? To rera waƙa lokacin wanka gaskiya ba abu nawa bane. Akwai mutane da dama basu yi, musamman za ka ga mutane ƙabilu ko yare. Amma ni gaskiya bana rerawa sabida ni ba ma abokacin waƙa bane kuma ba abun da zan yi da shi. Bama birge ne yake ba ball ace in tsaya nima na dinga jin shi.

Kana shan madara ƙwarai kuwa? Madara abu ne mai kyau abun sha ne, duk da dai kwanakin baya na fison in sha Liftan, shikkenan ya isheni ta amma kwan biyu na lura da ƙuran da nake sha da wasu abubuwa, ya kamata ace ina shan madara in samu, inɗan samu lafiya. Sannan nima inji daɗin jikina. Madara na da abubuwan da dama ɗaya ke a jiki, amma dai za ka ga maza bamu cika sha ba sai dai a siya ma iyalai, mu munfi fama da tea wato litt.

Kana iya duba lambar QR, wato duba lambar QR ai sauƙi gare shi ga lambar na a jiki. In kuma so mutum yake yayi sikanin saidai ya ciro waya ya ciro inda alaman yame sai ya nuna wato duba lambar QR abu ne mafi sauƙi. Dan yana cikin abun da kawai za ka yi ka kunna waya, ka aske kuma ka wuce gurin. Abu yana da matuƙar amfani sosai kuma yana daɗi.

Yaushe kake farkawa kullum? Wato farkawa gaskiya abune mai matuƙar amfani dakuma. Ina yin sa ƙarfe biyar ne. A kowane lokaci ƙarfe biyar tashi nake. Ko da alam ina kan ya buga. Da nasa alam ina ƙarfe biyar da minti biyar ko da minti goma. Kan alam ya buga, na yi dik abun da zan yi, na tashi, wanka, ko in ke son in sallanta buguna aiki.

Yaya unguwarku take? Wasu unguwan mu unguwar talakawa ne, wanda ga kwata ya ratsa ga fulful sama gashi ba agajin gwamnati. Unguwa ne wanda gaskiya akwai tarin matasa da yawa akwai yara da yawa, wanda wasunsu ma ba sa zuwa makaranta wasu na zuwa makaranta. Wannan rashin zuwa makarantar shine illar unguwar gaba ɗaya.

A ina kake ajiye hotuna a wayarka? Wasu wayam ina ajiye ta offline a galari, wasu kuma hotunan ina ajiyesu a Google Drive. Google Drive na da amfani amma ina ganin mutum na buƙatan hotunan nan oin ba network haka zai ta kicin kicin ya yi ta kici kici gurin ganin hotuna shiyasa na ɗau hoton nasa shi a, a, a Google Drive saboda in samu na iya buɗe shi a sandanakeke son buɗe shi.

Kana rufe baki lokacin hamma dole. A addinin musulunci yazo da launin da dole ka rufe baki, idan kana hamma. To wannan kuma abu ne tsara ne wanda bil'adama shi ma aka yi nuna yake so. Bai kamata kawau in ka tashi hamma ka buɗe bakin wan ba. Ka bar mutane cikin shakkar numfashin bakinka.

Ina kake son ziyarta? Wato, wuraren da na ke son ziyarta suna da yawa sosai a rayuwa. Kuma abubuwan abu mai bada ma'ana ne kaman irin su Saudi Arabia, Canada. Wannan guri biyu ina son ziyartar su. Ina matuƙar planning na zuwan su saboda wuri ne mai dunbin labari kuma zan so in je da abokaina har da ma.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Dangin mu suna da yawa. In kana tambaya na irin wannan tambayan, za ka dinga samun irin wannan ansan sabida ka ce min nawane danginmu a gida, wanda kowa yana da dangi, kowa na da uwa da uba. Wannan ina ga alamace ta tambayan in da zan tambaya. In ka tambaye ni mu nawa ne a dangin mu gaba ɗaya, to sai ka iya samun amsa, amma ka tambaye ni mu nawa ne danginmu a gida.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina da safe, da rana da daddare manna da ina sharewa. To ya kasance gaskiya so aƙalla sau goma ina share ɗakina in dawo da shi daidai, fesh fesh ba tare da gwane shi kaman ƙazami ba. Ku umbar shi ya sha wahala. Ɗakina abu ne da ke ɗaukar muhimmanci.

Yaya kake magance ƙoƙe-ƙoƙe? Wato idan aka samu ƙoƙe-ƙoƙe zuwa nake inji me ya faru, me ya sanda wanda ya faru kuma anji kowane ɓangaren inda ya hali. In ba hali ajin banko wani ɓangare ina ƙoƙari in zama ina da natsuwa da na samu a in fahimci me ya yi ƙoƙe-ƙoƙen su yake ciki kuma ya la'ana a yi magance ƙoƙe-ƙoƙen na su.

Mene ne yake sa ka yin dariya? Wato abubuwa na sa ni yin dariya. Idan na tuna yanda muke a filin ƙwallo zan yi dariya. Idan na duba da wasu abubuwan da muka yi muna yara a makaranta, mu sace wannan bed ɗin mu canza mai bed, shi ma yana sa ni dariya. Yanzu haka idan na zo wurin aiki na tuna 'yan HR su yi karya, su yi karya daban-daban, shi ma dariya yake sa.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Zama ita ce abin yi ai, mai akayi akai tsayuwa. Ina son zama sosai. Kuma kwanan nan ma ina yawan zama da yana neman ya zaman mun a wahala, ya zama mun abin damu. To amma ina ƙoƙari in ga ya za a yi zama ya zama kaɗan, tsayuwa ya zama kaɗan. Yanda ba zan zauna da yawa ba kuma bazanyi tsayiwa da yawa ba sai dai abubuwan da kan yi amfani mu.

Yaya jadawalin aikinku yake? Wato shi jadawalin aikinmu, ahhh, yana kamuwa ne Asabar zuwa Lahadi ana aiki. Sannan aikin yana tsare-tsare wanda kowa nada nashi kuma na wani ba zai shiga na wani ba yanzu a misali ni da kake gani, ni da ƙara zuwa aiki sai gobe da yamma. Jadawalin aikin yake, aka yake kuma aka ya kasance.

Wane shago kake fi zuwa? To shagon da nafi zuwa, shagon wanda dai in naje siyan kaya sunayi min araha basa cika min kuɗi to shagunan su nake zuwa. In naje shagon mutum da ya cika mun kuɗi ya mun tsada, ban ƙara zuwa shagon har abada. Saboda ni ban yarda da cuta ba, ban yarda da kuma a cuce ni ba. Haka rayuwar tawa yake.

So nawa kake share gida? Share gida sau biyu nike yi. In na share da safe da dare. Ma in na dawo zan share. To rayuwar baya wani abu wahala bane da mutum zai taɓa kanshi wahala ba koƙari nake yi a lokacin da ya kamata in share in share. Wani saurin lokacin kuma in yi bacina a haka in na gaji. Wata share ɗaki yana da matuƙar amfani kuma yana da ƙara ma mutum daraja.